Na fi son shayi kan kofi, sabida shayi ya fi min daɗi bai da ɗaci a baki, amma kofi kuwa idan ba ka iya haɗa shi ba yakan yi ma ɗaci a baki. Kuma shayi ma kala kala ne, don haka na fi son shi kan kofi.

Eh ina sanya hula. Na ma fi sanya hula kan dora ɗankwali sabida sanya hula yafi sauƙi ba sai ka yi tunanin kalar daurin da za ka yi ba da ka koma hular ka shi ke nan. Sannan kuma ina sa na fi sanya hula a lokacin sanyi sabida kariya daga cutarwar sanyi.

To, na fi son kayan zaƙi ko gishiri. Gaskiya dukansu ina so. Kuma, em, so na, abin da zanfi so a lokacin ya dangantar da abin da nake marmari. Ina son kayan sukari sosai. Ina son kayan sukari kamar su ice cream, yogurt, su soɓo sanan. Kuma ina son kayan gishiri kamar su kaza, meat pie da dai sauransu. So duka ina so Ina son kayan siga da na gishiri.

Abin da nake yi don nishaɗi shine karatu. Ina son karatu sosai sosai. Shine abin da nike yi dan in nishaɗantu. Ina karatu sannan nakan yi wasa da yara na. To shine abubuwan da suke sani nishaɗi.

Eh ina cin tafarnuwa amma ba a ɗanyarta ba. Ina cin tafarnuwa a abinci. Ina girki da ita ko in soya ko in niƙa ta tare da kayan miya ko kuma in soya ta tare da albasa kafin in fara girki.

Eh, ina son kallon wata da daddare, saboda kallon wata da daddare yana nishaɗantarwa. Sannan za ka ga har sararin samaniya ya yi kyau balle idan watan yana daren sha biyu, sha uku, sha huɗu, sha biyar. Saboda a lokacin ne yake da haske da kyau me nishaɗantarwa, nishaɗantarwa.

Eh, eh muna kunna kendir a gida. Idan babu wuta kuma ba muyi cajin fitila ba zai mu siyo kendir mu kunna don ya haskaka mana muhalli, ya haskaka ɗakin, ya haska gidan da ko'ina. Kendir yana haskaka gida idan babu wuta kuma ba ka da kuɗin siyan fitila ko kuma saka, saka invata.

Kafofin watsa labaran da nake amfani da su shine shafin Facebook, Twitter, Instagram da kuma TikTok. Ta nan nake samun bayanan da nake so na labarai, ko wane kala.

Ina cajin wayata da daddare, kuma ina cajin wayata da rana. Amma dai na fi cajin wayata da daddare in zan kwanta. In zan kwanta sai in jona wayar a caji sai in kwanta. Zuwa safiya sanda zan tashi ko asuba sanda zan tashi zai zama na wayata ta cika fam fam fam da caji.

Ina fara aiki kullum da sassafe da na yi sallar asubah nake fara aiki. Zan fara da yin alwala, in yi sallah sai in ɗora abin kari in ɗora kuma ruwan wanka. Ina ɗora ruwan wanka sai in zo in ma yara, in tasa yara, in musu wanka kafin nan abincin kumaallo ya kammala. Suna cikin karya ni kuma sai in je in musu girkin da za su tafi da shi makaranta. Sai ni ma in zo in shirya mu haɗu mu tafi makaranta tare.

Zan fi son fensir kan alƙalami, sabida da fensir in kai rubutu ko kai zane da fensir, za ka iya gogewa ka gyara kuskurenka. Amma idan ka yi da alƙalami, ba za ka iya gyara kuskurenka ba. Fensir ne kaɗai za ka iya yin rubutu da shi ka yi amfani da abin gogewa ka goge.

Eh, ina raba ayyuka da wasu. Idan aikin da zan yi yana da yawa kuma ina son mu gama shi da wuri, zan aikata shi da zan raba su da wasu. Kowa ya aikata gefen da zai iya saboda mu sauri mu gama don mu cim ma muradinmu da burinmu.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta. Kwamfuta tana sa aikin ka yayi sauƙi kuma ka yi aikin ka da sauri. Ina amfani da kwamfuta wurin yin typing da wurin yin aikin gida ko aikin aji da aka bamu a makaranta. Sannan ina amfani da kwamfuta wurin tura saƙonni.

Eh, yana bin ka'idojin aiki. Wanda baya bin ka'idojin aiki ai baya taba samun cigaba a rayuwan shi. Bin ka'idojin aiki yana taimakawa ɗan adam gurin samun cigaba, ƙara jajircewa da kuma samun yabo da ɗaukaka a gurin aiki.

A rana ina share ƙura sau biyu. Zaka share da safe kuma ka share da rana ko da yamma. Amma idan kuma wurin yayi ƙura da yawa a tsakanin lokutan nan biyu, mebi tsakanin safiya da rana ko yamma kana iya sake sharewa.

Abubuwan da ke sani dariya suna da yawa. Na farko labari mai daɗi yakan sani dariya. Wasa da iyali na yakan sani dariya. Labari da ƴan uwa na yakan sani dariya da karance-karance ko kallon talabijin yakan sani dariya.

Gudun fankan da na fi so ya danganta ga yanayin lokacin. Idan ana zafi, to na fi son gudun fanka mafi yawa. In lamba 1 ya fi gudu sosai, to lamba 1 zan sa sabida zafi. Idan kuma zan kunna fankan ne sabida ya koren mun sauro ba don zafi ko sanyi ba, to na kan sa shi a tsakiya, wanda shi ne lamba ta 3.

Eh, kullum ina kulle ƙofa. Saboda rashin kulle ƙofa yana nufin babu tsaro, za a iya shigo maka gida a yi ma sata. Muna kulle ƙofar gate, sannan muna kulle ƙofar ainihin shigowa cikin gidan bayan mun kulle ƙofar gate. Kullun da kullum muna kulle, muna kulle na kitchen da kuma na falo.

Ina son ciyar da hutu a gida. Ina son ciyar da hutu a gida tare da iyalina, da ƴanuwana, da yarana, da maigidana. In ciyar da shi a gida saboda zan fi samu hutu da kuma jin daɗin rayuwata. Babban ciyar da hutu shine ka yi shi a gida tare da iyalenka, da makusantan ka da masoya ka.

A yanzu dai bani da manufa na wata-wata amma ina son daga sabuwar shekarar da za a shiga na dubu biyu da ashirin da shida zan rubuta manufa na wata-wata kuma zan tabbatar da cewa duk wata na cimma manufar na. In ba ka so ɗari bisa ɗari ba, to ka so casa'in cikin ɗari. Manufa ana yi shine don a cimma kuma don ka tabbatar da kana samun ci gaba a rayuwan ka.

Eh ina amfani da matashin wuya amma ba ko da yaushe ba. Ina amfani da matashin wuya ne a sandana gadama kuma na yi ra'ayi na cewa yau ina son in hau kan matashin wuya sai in kwanta a kanshi in jingina wuyana. Ma in ba haka ba, ba wai na cika son amfani da shi bane.

Ina cin abincin rana da misalin karfe biyu zuwa biyu da rabi. Ina cin abincin rananne a makaranta kafin in dawo gida daga ranar Litinin zuwa Juma'a, amma a ranakun Asabar da Lahadi ina cin abincin rana ne karfe ɗaya tun da rana ina gida.

Ba na siyan kaya a yanar gizo, saboda wani zabi in ka siya kaya a yanar gizo cutar ka ake. Na taɓa siyan abu sau biyu a yanar gizo, na farko na siya jaka, akan za a kawo mun jaka babba. Mas'ida na tambayi mai siyarwan shin jakar nan naki da kike siyarwa ta yanar gizo babba ce? Ta ce mun idan aka kawo jaka na ga jaka kamar ta jarirai.

Eh ina cin salati. Salati ai abinci ne mai daɗi, tunda zaka iya haɗa shi ta ko yaya. Zaka iya, yanzu an maida salati ma abincin zamani. Ba da da yake na gargajiya ba, tunda yanzu ana ƙara mashi su ƙwai, su waken gwangwani, su masaran gwangwani da sauransu. Yanzu ai an zamanar da salati.

Eh to, ina jin tsoron ƙwari kuma ba na jin tsoron ƙwari. Akwai ƙwarin da nike tsoro, akwai ƙwarin da ba na tsoro. Ba na tsoron kyankyasai, ba na tsoron manyan kyankyasai, ban tsoron ƙwari, ban tsoron kiyashi, ban tsoron sha zumami. Amma banda su ina ga duk sauran ƙwari ina tsoron su.

Ina shan ruwa akalla lita biyu a kullum. Shan ruwa yana da kyau saboda yana inganta lafiya, yana sa mutum ya zamana cikin walwala da jindaɗi sannan yana gyara jiki. Yana gyara fata, gashi da sauransu.

Dangantakar mutum da makwabta, dangantaka ce mai kyau, mai tsabta, dangantaka ce ta taimakon juna da kuma kirkinta ma juna. Dangantakar mu da makwabta, dangantaka ce ta adalci, son juna da kuma taimakon juna.

Ina amfani da hannun dama ne, komai da komai da zanyi da hannun dama nake amfani saboda hannun dama yafi albarka. Kuma ko Annabi ya ce "ko abinci za kaci, kaci da dama, ko me zaka aikata na alheri karin ka yi ta dama" don haka dama shine ingantacce.

Muna sadarwa a wurin aiki ta hanyar tura saƙon text message ko kuma rubuta saikula a baɗa da bai. In kuma tsakanin malamai ne ma ana rubutawa ta waya a tura ko kuma a rubuce a kan fefa.

Muna kula, muna kula da gashin mu ta hanyar wanke shi duk bayan sati biyu, muyi moisturizing sannan kuma mu je a kitse shi. Da yayi datti za ka wanke da shampoo, conditioner da leave-in, ka yi tsabtsabtsab da shi sai ka je kayi kitso.

A inda ni ke aiki ba ka neman izanin hutu tunda koyarwa ne, dabb zuwa karatu ƙarshen zangon ana yin hutu, sai dai in matan hutun haihuwa yake nema. To shine sai ka rubuta takarda wasiƙa ma hukumar makaranta a kan ka na neman hutun haihuwa wanda ake ce ma maternity leave.

Ba ko da yaushe ne naka nake buga rubutu da sauri ba. Buga rubutu da sauri ya danganta ga idan a lokacin ake son abin da nake rubutawa, shine nake buga shi da sauri. Amma in ba a lokacin ake bukata ba, ina buga rubutun ne a hankali cikin natsuwa da lura da kulawa.

Kullum na kan farka cikin ɗare, ya danganta da me ya sa na farka, kila na farka shan ruwa ko na farka inje makewayi ko kuma yata ta farkar dani. Ta fi farkawa sha biyun ɗare ko karfe ɗayan ɗare ko yanzu haka bacci nayi na farka nake abun nan.

Sa'o'in da nake yi ina kallon wayana ba zan iya kimantawa ba, sabida a duk sadda aiki yamin sauri to wayar ce a hannuna. Ina, ina dadewa a kan waya, ina sa'o'i sosai da sosai a kai.

Burina a aiki shine in inganta rayuwar ɗalibai na. Shine in ban musu wani tambari mai kyau wanda a dassan da suka tuna da ni za su ce Allah ya mun albarka sabida na kawo wani canji na alheri mai kyau kuma mai inganci a rayuwan su.

Yanayin da na fi so shine yanayin sanyi, saboda a yanayin sanyi da ka saka kaya, ka lullubɓe jikinka da ko ina shikenan za ka ji daɗi. Amma yanayin zafi kuwa kana wahala, sai dai ka kunna fanka ko AC kuma kayi ta jin zafi, kai ta jin zafi. Shi yasa na fi son yanayin sanyi.

Eh waya ta na cika ajiya da abun da ka sama ta na ajiye wa. Kuma har yanzu akwai sauran memory gig ta za ka iya cika ba da ajiya. Babu kalan ajiyan da ba za ka yi a waya ba kamma daga finafinai, rubutattun takardu da kuma wasikoki.

Launin da na fi so shine launin kore wato green. Ina son launin saboda shine launin nature saboda bishiyu, ciyayi duk kore ne. Kuma kore yana sa ka kaji daɗi in kana kallon shi.

Ina tafiya zuwa gurare ta hanyar amfani da ko keke napep ko mashin. Idan tare da maigidana zan fita, to haka mashin din shi muke zuwa amma kuma in ba tare da shi bane, nakan ɗaukan manhayan napep da ni da yara ko ni kaɗai inji aka ciki.

Gaskiya ba na sanya tunatarwa don ayyuka, kuma fa ya kamata ace mutum yana sanya tunatarwa don ayyukansa su tafi daidai akan tsari da kuma kan muzani mai kyau. Amma gaskiya ni ba na sanya tunatarwa don ayyuka kawai yadda suke yi.

Eh, na kan yi kiran bidiyo ammadai na fi yin kiran murya. Zan iya kirga kwata-kwata sona wa na yi kiran bidiyo. Kiran bidiyo yana buƙatar guri mai kyau da kuma network mai ƙarfi, saboda yanda nake bai cika yin network mai ƙarfi ba, shi ya sa ba na wani yin kiran bidiyo.

Eh, ina iya rera waƙa sabida in naji waƙa ta mun daɗi na kan ji kawai ta zauna mun a kai. Har in iya rera ta. Ko dai kuma a rera muku ne? Sai ku ji, eh tabbas na iya rerawa, na iya rerawa muna.

Ina tunanin launin idanuwa na baƙi ne. Kifi ne cikin ƙwalƙwan idon, baƙi ne wajen shi fari sai farin digon nan na nacan ciki, amma launin idanuwa na gaskiya baƙi ne.

Wanda yake ƙarfafa mani baya su ne iyayena da yayata. Amma dai yanzu na rasa mahaifina. Shine babban mai ƙarfafa min baya. Daga shi sai mahaifiyata. Shi mahaifin nawa komai da na zama a yau ko zuwa gobe. To shine sila dan shine babban shiridana.

Eh, ina amfani da net ɗin sauro. Amfani da net ɗin sauro yana kare ka daga cutar sauro wanda zai iya kaiwa ga malaria. In ka shiga net ɗin sauro, za ka yi baccin ka cikin walwala da jindadi ba tare da fargabar cewa sauro zai cije ka ko ya sa maka cutar malaria.

Ba na cimma manufar tallace-tallace, sabida a kusan kullum ina tallatar da abubuwan da nake siyarwa amma har yanzu babu wani cimma manufa sabida ba'a siya. Iya kaci in nayi sa'a shine a tambayi nawa ne abu kaza.

Burodin da na fi so shine sabon birodi, sabon burodi mai laushi. Ai burodi in ba mai laushi ba sabo, baka ci burodi ba. Dan haka shi ya sa na fi saka. Kuɗai yaku yayi hammani, zum shi sa ni ke son burodi mai laushi sabo.

Eh, na kan so zama kusa da taga amma ba ko da yaushe ba. Saboda wani zubin in ka zauna lokacin sanyi za ka iya yin mura amma lokacin zafi za ka sha iska mai ni'ima kuma mai daɗi. Dan haka zama kusa da taga ya danganta da yanayin gari.